Ya nake a buɗuwa da abokin ciniki? Sai mene sai ya ce yana so ko kuma anayi posting ko somtin lyk that dai haka. Ka gane? Saboda ina posting da sauransu.

Eh kai ina jin tsoron ƙwaro. Ƙwaro kamar cinna kyankyaso da irin su umm ya akece mai. Kai ina tsoron su wallahi ina tsoronsu. Allah ya sani.

Abunda nake yi lokacin ina da mura to ina tashi shan magani. Ina neman septrin da irin cough syrup haka. Shine kai. Ba wani asibitin da nake zuwa ko ina. Lokacin kayan yasa maka prescribe in abunda kiyi so shi yake nan kai.

Eh ina tafiya kasuwanci, ina haɗa takalmi, ina graffima. Wata sa'in dai muna siyar da irin shinkafa haka irin kasuwar Lahadi da ake yi a unguwar ni. Yauwa amma ina dai businesses dai haka irin dai kamar sai da riguna haka bige bige dai da wasu abubuwa.

Gaskiya irin kayan ɗakin da na fi so nafi son irin dai kaman yanda ya zance da ƙaton plasma ti fancy things dai dai irin yanda dai mu dai ƙwari dai muke so yauwa. Ni nafi son dai abu da gayu da.

Gaskiya ban iya ruwa ba Allah ya sani. Shiga na ruwa ma bai wuce sau biyu ba kuma sai da aka shiga aka cetoni. Gaskiya Allah ya sani ban iya ba. To iyo dai nasani shine dai ruwa amma.

Eh mana! Me zai hana QR code, ina dubawa abubuwa na da yawa wata sa'in ma ka je sayan abinci ma ai QR code. Na jikin coke ma da yake ake yi kwanan nan da shi sai in gaishe. Na iya mana.

Baba gaskiya bana jure ma zafi. Cin uba na yake yi saboda sai ya kai da wallahi ma bana iya gane mutane ko bana iya gane saboda bacci ma bana. Ina ai ina gaya ma yayi hanyar shi nayi--nayi hanya na ne. Indai aka ce ya nake kamar wa ni tsumma bana ma.

Gaskiya ni ba mutum bane mai son hayaniya, saboda ni inda ma ba hayaniya yauwa, duk inda akwai hayaniya ina gudun shi. A ma yawanci ma ina zama a ɗaki ne wani sa'in ina abubuwa na. In na fita to wani abu mai muhimmaci ne ya fitar dani.

Gaskiya akwai wani biredi a unguwarmu ana ce mai kai yasa. Ka ga biredin nan, wani biredin kwakwa kuma irin French bread, French bread ɗinnan yauwa, amma ka ga City Fresh ɗinnan yana kai mun ina gaya maka.

Sosai ma, ina raba ayyuka ga wasu, kamar lokacin azumi irin aiki da yawa, ina rabawa mana ga abokaina dam ina da su. Duk kuma sun riga sun iya aikin kowa ma ya samu ne--kowa ma ya samu ne. Raba in babbama wanda na san zai iya mun ba customer na abunda ya kamata.

Gaskiya yawanci in ina jin damuwa ina, ina karatu ne. Wata sa'in wata sa'in kuma Allah ya sani waƙa nakeji in nayi playing waƙana a wayana nasa earpiece duk sun tafi wata sa'in ko kuma in fara lissafin kuɗi ina fara lissafin kuɗi shikenan damuwara zai tafi.

Yanzu ma haka kwamfuta ne a gaba na, yanzu haka ina ma wani dizai. Yanzu ma haka ina ga akwai abinda nake taɓawa ma kullum. Wada danta waya na ke taɓa aka wa kwamfuta saboda kusan shi ne abokin abokin gine ma hanyar neman kuɗi na.

A daidai lokacin dana farka, kawai abin da ya zo raina amma dai normal tashin da ka wanke bakin ka, ka tashi ka yi sallah. Hikilan inna tashi bacci a lokaci me nake addu'a.

Gaskiya yawanci sasanta rikici ni dai ba mutum bane mai son hayaniya. In na ga zan iya sasanta ku zan zaunar da ku ne. In ji kowanne yauwato sai in san yaya zan yi. In ba ma mai gaskiya gaskiya in ba ma mai shikena.

Eh ina da manufa mana, dai buri na kuɗin da kayya zama kuɗin da ke cikin wancan akwan ɗin wannan watan shine kawai kullum tana ƙaruwa shine kawai yauwa kar in sake yanda in gan shi wancan watan kullum ya dinga ƙaruwa.

Takardun aikina ina ajiye su, ina ajiye su a hard copy kuma ɗaya ina ajiye wa kan email ɗina, ɗaya kuma ina ajiye shi a hard copy da sauransu, shikenan.

Kalli, sai fa ƙara miliyan ɗayan ne loe. A'a, ragowan abinci gaskiya ina ajiyewa ne. To gaskiya ina ajiyewa ne guba da safe in ɗumama ko da rana in ɗumama a ba ta in ci in ajiyewa ne zan ɗumama. Shi ne magana.

Yanzu haka akwai ma hula a kaina. Yanzu haka akwai hula. Ina sa hula sosai. Ina sa hula. Gaskiya ba kalan hulan na ba na sa. Ina sa p sa head warmers. Abin da zai rufe min gashi saboda ni ba na son abin da ya ɓata mun gado na.

Gaskiya ina kallon madubi dayawa, dan bazan iya ƙirgawa ba saboda mugun taje kai. Ina gyara gashina saboda ina da sporting waves. Sai sa kullum ina taje kai, kullum, kullum, kullum. Every, everyday in yaje kullum.

Gamu nan professionals ne a ɓaro mangwaro, yauwa iya jifa da kyau. Kuma dai depending on the yanda abun yake da nisa da kuma inda za ka jifa yake. Amma indai jifa ne daga ƙasa muna jefo saman icce ya faɗo.

Na cije farce? A'a ba, ruwa na da cin ba na cin farce. Ruwa na sai ka ci ana ƙazami. Ƙazame ne farce. Ba ruwa na da shi ba na cin farce. Muskyari ba.

Gaskiya ina zuwa ofis sign in. Yau wa to sai in yi kuma da abin da zanyi amma dai farko ashiga buri na in je in yi sign in saboda zan iya manta wa at any given za a fara ma ga aiki, ga aiki, ga aiki pending aikin da ka bari da saura. Ta enter, gaskiya check in yake.

Kai, emana bura uba Michael Jackson ne ma ni ka gani rera waƙa ne gama wani senior man dina a gefe in dai rera waƙa ne. In dai rera waƙa ne gidan ta ka zo. Kai, in gaya muku ma. Yes.

Wani? Naranta da Allah yayi ɗauko wa. Abinci na gargajiya shine lallai ana magana abin yayi daɗi kana. Eh ma? Gaskiya dambu nafiso, dambu da mai da yaji.

Gaskiya na fi so in zauna zama yafi wani irin tsayuwa sai kace wani soja. Wannan ya gaya mun wai baban shi yana soja. Ina.